Yar ubun mu, assalamu alaikum. To, abinci mai yaji ina son sa. Mai yaji, me attarugu, asa attarugu, mai yaji ko kuma yajin barkono. To duka ina son su. Misali, idan kamar, umm, jajjage ce ta miya to na fi son na yi shi da attarugu da tumaturi da albasa ya fi daɗi. Ko kuma idan kamar zan dafa taliya ina zuba attaruhu. Ƙanshin attarugun da yajinsa yana sa tasdin abinci yayi ɗaɗi. Sannan a miya ma ina zuba attaruhu, yajin attaruhu yana sa miya yayi daɗi. Haka idan jollof rice ce, itama yajin attarugu idan aka sa shi ma yana sa jollof tayi.

To, gaskiya eh na fi samun kuzari da safe, saboda da safen ne nake da na tashi misali nayi bacci na tashi duka wasu kasala da waye ya tafi. To inna tashi wannan lokacin, eh da kuzari na nake yin ayyukan. Na yi aikina na gida gaba ɗaya na gama shi. Na kuma fita na tafi aiki na je canma dama ba zama. In shiga can ajin in fito in koma wancan in fito. In dawo in na zo na zauna zaman da zan yi rubutu ne. Rubuta wannan ɗauko takarda, sake waccan, ɗauko waccan rubuta, in yi wancan, in yi makin, in dawo in yi wanene. In yi record, in cike, in yi lesson plan in zo duka. To wannan ayyukan aikace-aikacen da nake yi a makaranta ya sa na gane cewa ni da safe na fi samun kuzari. Daga safe har zuwa rana sannan kuma idan rana ta yi na dawo gida, idan na zo gida, to idan na zo gida shi ma ayyukan gida ne. In yi kasala ta sauƙa saboda wahalar aiki. To babu wani kuzari da rana, da yamma. Sai in zauna in huta, in zauna in huta har zuwa dare kuma in kwanta in bacci. Amma ni da safe gaskiya na fi kuzari. Shine lokacin da duk aiki zan yi su, na yi sha ah, ba tare da na gajiya ba. Zan yi ko wanne wani aiki. In yaso idan na gama zuwa yamma to shine dai-dai lokacin da nake hutawa. Na kwanta na huta, in nayi sallah na kwanta. Ko da kuwa bazan ji bacci ba to amma zan huta saboda jikina ya huta. To haka zan ta hutawan nan dai indai ba ya kasance kuma dan kuma fita bane ba. To haka zan huta sai kuma da daddare in Allah ya kaimu shine zan, zan koma in kwanta in yi bacci. To sai kuma wata safiya, dan haka ne amma idan yamma ta yi to babu wani kuzari, kuzari kuma ya ƙare. Sai dai kawai dai hutawa. Sai dai in zauna in huta. Sai dai in zauna in huta in ƙishin giɗa in kwanta in tashi in zauna in yi lazimina in ɗan dudduba wayata a haka dai har magriba tayi, magriba tayi kuma shi ma in ci gaba bayan nayi lazimina toh. Kuma idan dare yayi shi ma, to hutawa nake saboda rashin kuzari an yini ana wahala. Wannan lokacin gaba ɗaya lokaci ne na hutawa. Amma dai kuzari na dai da safe ne, da safe ne nake da kuzari zuwa rana. Idan aka ce yamma ta yi to kuma shi ke na sai, sai kuma in, sai dai zama in huta sai kuma gobe in Allah ya tashe mu lafiya to sai in kuma.

To, ina haɗuwa da abokan ciniki ta online business. Misali, ina yin ciniki ta online shine yadda idan kayayyakin da nake son in siya kamar atamfofi haka da lesuna da shaddodi akwai materials kala-kala to nakan yi in ɗora su a status nawa. Ta nan, ta status ɗin, to ta nan ne wanda duk yake son kayan zai gani sai yayi masu sai ya nuna wanda yake so a ciki. Idan ya nuna wanda yake so to zan tura a je a, a siyo masa a kasuwa. Idan ya nuna zai turo kuɗi, idan ya tura kuɗi zan je in kasuwa a je a siyo masa. Idan an siyo to zan sa a kai masa. Abin zan siya shi ne, nayi holding dinsa zuwa wani lokaci. Idan naga ya yi mun price in da nake so in siya to zan saida shi. Wani kuma a take nake saida shi. Misali, ko yaya ya ƙara to dama shi irin wannan ana siyan abu ne da kuɗi masu yawa. Idan ka siye shi da yawa, idan misali coin ɗin ba shi da tsada da yawa to sai ka siya shi guda kaza. To ina siyan guda da ɗan yawa kamar guda goma, guda ɗari haka. To in wannan ɗarin kowane aka samu misali, ka samu naira ɗari-ɗari akan kowane. In ka ga naira dubu ko kuma ka samu naira dubu ɗai-ɗai akan kowane to a haka ko kuma ka samu ɗari biyu-biyu ko ɗari uku-uku to a haka. To sai ka siyar riba kaɗan kenan sai kuma a in sai wani. Shi ma idan ya ɗan yi haƙa sai in siya, sai in siyo wani ko kuma idan na holding ne, idan shi na holding ya fi kawo kuɗi. Saboda za ka siya ne tun yana da ɗan wannan ɗinsa zai kuma tsiyaye. Ya tsiyaye ya koma ba-- Ta wannan hanyoyin nake hulɗa na ke haɗuwa da abokan.